Eh, inajin tambayan ai, wato sai na ji kaman kuna so ku san irin taste ɗi na na launuka na kaloli kenan. Wato da yake ni tun ina ƙarami, launin da nake so shi ne shuɗi. Shuɗi ne, tun ina yaro haka ne. Ina tunawa, yawanci irin misali mama na za ta siyan min kaya, to ina cewa lallai ni shuɗi ni ke so. Har daga baya-bayan na girma, sai ta ke cemin, "Ai dama wannan kalan fulani ne." Da yake baba na Bafulatani ne, so tana nuna irin abun gado ne kenan. Wai kalan fulani, na ce toh! Kuma da ta faɗi haka sai na tuna da shi baban nawa shi ma, yana da kaya shuɗi gaskiya. In ka cire fari, ɗayan kalan kayan shi shuɗi ne tabbas. To ta yi maganan nata, sai nake cewa to amma ai ni ba Fulani ne gaba ɗaya ba. Ko wataƙila anan ɗin, na ɗakko Fulanin kenan take nufi koh, wannan kenan. Saboda haka sauran abubuwa ma, kaman su jaka, su, eh wallet da sauran su, su ma san samu da zan samu su ma shuɗin ne to amma, shi jakan kuɗi, tun da yake abune da ake so a asirce, wani abu na kuɗi a sirrantashi. To, za ka samu ana ainihin nemo kala mai duhu-duhu haka, saboda kada a gane meye ne aciki. So in yazo ɓangaren jakan kuɗi, gaskiya ba mai launin shuɗi ne nake so ba. Ya fi kama da, yafi zama launin ruwan ƙasa-ƙasa, ruwan ƙasa mai duhu haka. Yanzu kaman wallet ɗina, irin kalan da yake dashi kenan. To, kuma in akwai jakan kuɗin ma, shi ma yana da, zai zama launin ƙasa ne ko kuma launin baƙi. Eh, dai dai dai, in da dai, yanayi yake buƙata saboda tsaro. Zaka ga abu idan ya cika kala, zai ja hankalin mutane. Amma ya zama na abune mai duhu, to ka ga in sha Allahu ba wani matsala. Wannan kenan. Saboda haka, idan ya zama na yanzu a gaba, zan saya jaka, to ko dai na jarraba sayan shuɗi, tun da na jima ban sayi shuɗi a matsayin kalan jakar kuɗi ba. Ko kuma dai na tsaya nai tunani da kyau, naga dai ruwan ƙasan nan shi ne ya kamata na siya. Wannan kenan. To in sha Allahu zan samu lokaci, na tsaya na ƙara lissafa wa, na ga wanne ne zai fi dace wa. Tare da a raina, shuɗin shi ne launin da nake so. Amma kuma, kaman yanda na faɗa, saboda tsaro da kare kai, zan tsaya na ga wani kala ne zai fi dacewa na ci gaba da amfani da shi a matsayin jakan kuɗi. To ka ga dai a wallet dai, wallet ɗina kalan shi ruwan ƙasa ne. Akwai wani lokaci da jakan ma na kuɗi, ina tunawa last year, lokacin da nake zuwa kasuwanni ɗinnan, akwai wanda yake kawo min kuɗi. To shi ma kalan jakan da yake kawo wa, ina tunawa shi kan wannan jakan makaranta ne na wata niece ɗinshi, to, za ka samu, ah, in ban manta ba da yake ita mace ce, kalan irin na mata ne pink, kalan pink ne, to a ciki ya tsara, ya saka kuɗin ya kawo min. To wannan kenan. Shi kuma, ah, daya koma da aka ƙara neman kuɗi za'a kawo, wato dai ya shassha saka kuɗi a cikin wannan jakan, ya zo da shi sannan sauran ya riƙe a leda, saboda gaskiya jakan ba wani babba bane. Eh, kuma a lokacin ka ga miliyoyi ne ake ɗauka, miliyan huɗu, miliyan biyar haka dai. Ba yanda batayi, saboda aka jakan zai cika, ana samun ledoji, asaka acikin sauran. Ka gani? Wannan kenan.

Wai, da yake a cikin ofishi bangaren da nike aiki wato ina daga cikin wa inda da ake sawa suke tattaunawa da wasu a bangarorin daya shafi ma aikata muna tattaunawa akan lamurra daban daban abin da yasa aka bani ofishi da dan computa na da dan teburina da sauransu. Toh ba wani abu ne yasa aka bani wannan ofishin bah illa wai gani da akayi inada hazaka. Da jajircewa da maida hankali wajen yiwa mutane bayani da fahimtar dasu sabbin alamurra wanda baki ne mutane basu san da shi bah to wannan al'amarin, wannan abun da nake da shi kamar yadda suke cewa wai talent ne, sai ya zama na ya sa a wajen aiki ana min ganin to lallai inda ya kama ta asani shine inda zai zama na ana wayarwa da mutane kai. Tun da ka ga tun da ka ga tun da ka ga wasu abubuwan sabbi ne mutane ba su san su ba. To ana buƙatar mai hazaka wajen bayani da tattauna al'amurayen da mutane za su fahimce shi matuƙa ba tare da wani dogon bayanai ko shan wahala da sauransu ba. To wannan to wannan al'amari nawa shine ya sa a wajen aiki aka sani inda nake karɓan wayan mutane saboda kai tsaye da zaran sun kira ni in ba su bayani a kan abun da suke so su samu ƙarin bayani a kai. Saboda haka wannan shine ya sa a rana ina karɓan a awa ma saika samun ina karɓan kira babu mamaki ba ne kai sau goma. Wani lokaci sau shida haka dai. Depending on yanzu misali kamar ranar litinin a ranar nafi samun kira saboda kasan shine farkon sati mutane suna cikin hada hada da sauransu. Kuma ka ga an yi wasu kwana biyu ba a wajen aiki saboda haka wasu dama karshen sati karshen satin ne ya sa suka shiru ba wai ba su da abun magana a kai ba ne. Shi ya sa da zaran Litinin ta yi ina zuwa wajen aiki da sassafe. Wuraren takwas za ka ji amfara kira na. Wannan ya kira ya faɗi matsalar shi in wayar mishi da kai. Wannan ya faɗa ya kira ya faɗi matsalar shi in wayar mishi da kai. Haka dai zan yi ta yi har kafin na ankara sai naga sha biyu ta yi. Ince kai, ayy, wannan abun kiran yawan kiran-kiran nan ya sa ina ganin lokaci yanda yake mugun gudu. Domin ka ga dai ba-wai abune da mutum ya tashi yana yi ko ne a kanagannin kamar kana zaune kana magana lokaci ba zai tafi ba. To ina ko da kana zaune kana magana ne za ka ga lokaci ya tafi. Eh, wannan ke nan. Saboda haka idan, idan na ga kiran ya yi yawa tun da ka ga ance shi rai dangin goro ne sai da bin iska. In kiran yayi yawa to akwai lokacin da nake ɗan fita na inje in ɗan miƙe ƙafa na, na sha iska, na ɗan motsa jiki haka saboda gangar jikin ya samu abun da yake buƙata na motsi da kuma bugawa, bugawar zuciya jini ya zagaya jikin da kuma in ko press up ko abun nan. Wato ina ta tunanin dama na sa ƙarfe na a sama na dinga yin pull up to amma dai yake wajen aiki ne ba su da wannan tsari ɗin. Amman ina tunanin a gaba zan iya kokarin cewa toh lallaifa ga abun da yake damu na lallai naso a bani dama na saka ƙarfen da zan dinga.

Abunda nake da farko idanna isa ofis, abun ne wanda yanada muhimmanci. Yana nuna mutum wane irin mutum ne, sannan, Tayaa, shi wannan abun shi yake saita wa mutum abinda zai tsammani a wannan ranar. Abu na farko da nakeyi, shine gaggaisawa da abokanan aikina. Bayan kuma na gaida maigidana director. Shi nake fara gaisarwa, na gaisa dashi, sai in fito sauran ma'aikatan yan uwana, suma in gaisa dasu. Toshi wannan al'amari dana maidashi ɗabi'a, al'amari ne wanda yake nuna mutumtaka da ɗan'adamtaka da girmamawa da ƙaddara wa. Saboda kagashi dan Adam, Allah ya halicceshi ya saka mishi son a girmamashi. Ba wai girman kai ba. Saboda shi ba laifinshi bane, Allah ne yayishi haka tun asali. Yanaso ya zamana an girmama shi, an ƙaddara shi kuma dayake ɗan adam. Shi ne fiyayyen halitta a cikin, shine wanda Allah ya fifita a kan sauran halittu. Saboda fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi ya fito a cikinsu. Saiya zamana sun ci albarkacin, munci albarkacin. Kasancewar mun fito a irin, ee, irin jinsin dashi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi ya fito. Saiya zamana muna cin albarkacin shi. Saiya zama na duk wani mutum in ya samu kanshi a mutum to dole yayi godiya. Yayi wa Allah godiya. Ya jinjiwa Allah da yayishi a cikin jinsi irin wanda yayi fiyayyen halitta. Wannan kenan. To saboda haka, ah, ana cikin haka kamar yadda na faɗa zan gaggaisa dasu. Bayan na gaggaisa kuma zanzo kan teburi na na ofis. Naɗan, ah, tattara takardun dana bari jiya. Tunda zaka samu jiya akwai aikinda ban ƙarasa dawuriba. Lokacin tashi to ban samuna sassaita suna tsattsara su yanda, da nazo washe gari. Zanci gaba da aiki akaiba a'a. Abunda yake faruwa, shine, ah, na bar wasu takardu wanda jiya lokaci ya ƙure mai waɗannan aiki. Saida lokaci ya ƙurema tukunna na samu na gama aikin. Toda lokaci ya ƙure, saina fita cikin gaggawa. Ban tsaya na mayarda wasu abubuwa yanda sukeba. To duka dai iri wa'innan abubuwa in nazo da safe, zan ƙara sassaita su tunda ina ƙoƙari ina zuwa ofisin kafin asalin lokacin da ake fara aiki. Saboda cika alkawari da kuma rikon amana da sauransu da kuma girmama kaina. So, idan nazo kafin asalin lokacin aiki tozan shisshire teburi na. Ah, takardunnan da wayanda akwai buƙatan inci gaba da amfani dasu yau. Halan da naje to zan cigaba wayanda kuma akwai buƙatan a shiryasu a ajesu ne a cikin wardrobe. Har sai ranar buƙatan su ya taso su kuma zan tura su. Kagani wannan kenan, so wa'innan sune abubuwanda nakeyi da farko idan naje ofishina kuma abunda yake faruwa wato ainihin. Ah, inna isa abunda yashafi motsa jiki shima ina taɓawa. Misali, zan fara abun da ake cewa press up. Zanyi press up, sannan zanyi squatting na body weight squatting da nauyin jikina nake squatting. Duk dai saboda in harzuƙa jikin nawa ya zamana ya, ya Ankara. Ya ɗauki seti a dalilin wannan motsashin da zanyi. Ka gani wannan ke nan. So wannan kenan. Saboda haka, ah, yanzu dai inaso kuma ya zama ɗabi'a ma. Ya zamana kamar yadda nace muku inna bari aiki ya kwana min jiya ban gama ba sai nazo washe gari zan tattara. To inaso yanzu.

Gaskiya fa ni mashayin ruwa ne sosai gaskiya. Domin ina ganin zai yi wuya ace arana bana shan abun da yakai lita biyu. Domin dayake ilimi ya nuna cewa anaso mutum yadinga shan kamar lita biyu kullum. To sai ya zamana wannan abun ya sa yau da gobe ina ƙoƙarin shan ruwa ɗin. To dai abun da yake faruwa akwai mu'anan wasu ledoji da ake, ake sa ruwa aciki ana ce musu pure water. Ledoji ne ake saka kansu a faɗi dai ba su wuce ba su kai tafin hannu gaba ɗaya ba ma a faɗi. Har zuwa kan yatsu ma ba su kai haka ba. To wannan dai a rana ina shan wannan kan zai iya kaiwa huɗu ko zai kai huɗu gaskiya. Saboda abun da ya sa na gane wannan na dawo shan ruwa gadan gadan da jimawa a baya kusan bana shan ruwa. Sai dai kawai na sha shayi, shikenan ruwa kaɗan kaɗan sama sama. To ana na ana nan sai abun ya nuna illanshi a tattare dani na ce kai na tuna abun da ya fara jan hankali na lokacin. In na je yin bayan gida, in na je yin bayan gari to wato sai in dinga jin zafi a dubura. Hatta kai gama ina ganin jini jini na ce kai. To da na yi wa likita magana sai take cewa ya ya ba tun shan ruwa na ce kai gaskiya. Ko daya ke dama ta san ni ma har tana cewa wai kamar indai ni ne bana shan ruwa. Sai take cemin bayan ta rubuta min anti pain killer ina sha sai take cewa to lallai, aa na dinga shan ruwa. To fa tun daga wannan lokacin ne har zuwa yau wancan lokacin kuma ana magana irin su twenty ina ji ko eighteen ne ko twenty twenty ne wannan lokutan dai. So aa a wannan lokacin sai ya zamana ina shan ruwa akai akai to kan ka ce me. Sai ya zamana na saba ya zamar min ɗabi'a kuma abun ya yi nisa. Ta yanda yanzu za ka ji yawan tsabon yawan shan ruwa na aa gumi bana jin gishiri gishiri. To da na ji haka ma sai na ɗauka wani abu ne sai ran nan nake tambayan AI. Sai ake cewa daga cikin abubuwan shi ne saboda I am hydrated wato ina shan ruwa wadatacce. Eh wannan ke nan. Sai na ce oke sai na ji hankali na ya kwanta. Dan da na fara jin tsoro to kada fa akwai minerals ɗin ga jikina ne ya sa nake jin ruwan shi. Haka nake jin shi. Salam babu kamar ruwa ba ɗan ɗa no. Wanda na sani a da in na yi zufa ina jin gishiri gishiri ne. To sai aka ce min ai ina shan ruwa dai sosai. Sai naga kuma haka ne fa sai hankali na ya kwanta. Wannan ke nan saboda haka aa shi ruwa sai dayawa mutum kullum. Ko daya ke in ya yi yawa kuma zai dinga ɗaurye aa wasu minerals na jiki. Zai zamana babu su sosai. Tun kaga dama ance komai in ya yi yawa ba kyau. In ya yi yawa zai dinga wanke waƴannan minerals ɗin da jiki yake bukata irin su sodium ne su iron ne irin dai waƴannan abu buwan. To ka ga kuma abune wanda jiki yana buƙatansu. Eh wannan kenan. Saboda haka ah idan na auna naga ruwan da nake sha kullum yana da yawa zan ce to alhamdulillah lallai jikina yana hidireted da kyau da kyau. To amma fa lokacin da ya zamana ko dai yake i yanzu na wuce nan ma yanzu. Babu batun wai ina shan ruwa yana yin kaɗan. Yanzu kawai abun da nake tunanin in muka fara azumi ne ana azumi. Wato ainihin jikina yana. Nuna buƙatar ruwa matuƙa saboda zaka ga baki na ya bushe, ya bushe ya yi fari fat. So aa wannan ce na. To da azumi ne nake shan wahala wajen bayan gari saboda wannan duka rana daga safe har zuwa dare ban sha ruwa ba sai bayan mun yi sallan magariba nake sha.

Wato da yake, ah, abun nan kwanan nan dai wuta mu be irin mummunan lalacewar nan ta yanda za'i wajen awa ashirin ba wuta ba. To gaskiya ban cika kunna tsaron batiri ba saboda ai abun da yake faruwa shi tsaron batiri ana kunna shi ne idan cajin batiri ya yi ƙasa. Saboda kada, saboda kada, saboda kada, eh, cajin batirin ya zo ya yi ƙasa ya ƙare kai baka an karaba. So gaskiya dai a takaitacce, rabo na ma da kunna tsaron batiri na manta. Da ma, da jiya ne ya kamata na kunna saboda an ɗauke wuta da daddare yake kusan, ina ga zai kai kusan awa toh kuma da ma kafin nan batirin na wajen cajin shi ya yi ƙasa. Saboda haka na yi ta tunani na cewa toh gashi kuma na kunna Touch light. Touch light, ka ga shima yana shan batiri. Sai na ke cewa to yanzu idan ya zama na, ah, wutar bai dawo ba, ya zan yi kenan. Lokacin ma ina muku rikodin nan ne. Sai na cewa to yanzu idan wuta ya bi dawo ba batirin na ya yi ƙasa ya zanyi kenan. To Allah ma dai cikin ikon shi dai-dai lokacin da na gama fidda rai na za'a kawo. Da har na fara tunanin ma zan fesa maganin sauro saboda ka ga zafi ya shigo yanzu. So har na fara tunanin zan fesa maganin sauro. Kawai sai na ji kit sun dawo da wuta na ce to Alhamdulillah. So sai ya zama na babu buƙatun na kunna tsaron batiri din. Eh, wannan kenan. So sai ya zama na, na, na tsira. Ban zama disappointed ba, rai na bai ɓaci ba saboda wuta ya dawo. Sai kawai na cigaba da rikodin da nake muku har dai ya kai ni zuwa ga lokacin bacci domin lokacin da ya ɗauke ni na yi, ah, wuraren ina ji tara ne ko? Takwas da wuraren rabi ko hamsin arba'in da wani abu zuwa tara da ƴan kai. Hakaru awannan ƴan awowin ne, awannan daƙiƙan ne wutan ya ɗauke. So wannan kenan. So bayan haka sai ya zama na, ah, saura kaɗan in saka, in kunna tsaron batiri din. To amma dai da na ga abun bai, bai shi tira ba. Sai na ƙyale shi musamman da naga an dawo da wuta din. Sai na ce ah toh madalla ahlan wasa halan. Abu yayi kyau wannan kenan. Kuma bazan iya ce muku fashi wannan wayan sau adadin da na kunna tsaron batiri ba saboda ai gaskiya yawanci Alhamdulillah a dai dai da yadda muke fama da rashin wuta a ƙasar nan, nan inda nake shi gaskiya za a iya cewa ana samun wuta sosai ma. Tun da rana za'a'i awa ashirin da ɗaya da biyu haka ya zama na mun more da wutan a sha'awa ashirin da biyu. Kaga kenan ai an more wuta kenan. To awannan lokutan gaba ɗaya gaba ɗaya bai wuce ina ga bai wuce fa sau uku ne ma na taɓa kunna tsaron batirin na shima sau uku bazan tuna su ba kap. Kawai na yanki duro ne na faɗi adadin, adadin hakan amma na san ba wai ya kai haka bane gaskiya. Saboda ai gaba ɗaya ma sau nawa ake yin wannan ɗauke wutan. Akwai dai lokaci da jimawa da muka shiga yanayin ɗauke wuta aka yi wajen sati, Nawa ne haka ana ta fama da wutan sai a hankali. To awannan lokacin ne muka yi, ina zaton na dinga sa wannan tsaron batiri nan domin shi ma tun da na san babu ina auna wayanda zanyi, ah, amfani da wayan ta yanda bazan bari ya kai ga har ya shiga yanayi ma yana tambayan tsaron batiri ba. Zan kai shi wayan wajen caji saboda ai nima yin bari ya yi ƙasan ba dadi saboda ya kamata ina so wayan ya cika da sauri. To kaga bazan bari ya, ya sauka da yawa ba kenan. Eh wannan kenan. To saboda haka, ah, sai ya zama na, ina, ina riƙe da shi.

A sosai ma kuwa saboda eh, faɗuwar rana lamari ne da ana yawan ambaton shi. Zaka ji an ce, eh, "Ila ga sakil laili" da Larabci. "Dulu'u isham si ilaha gasi killlaili." Fitowar rana da shigowar dare ko kuma faɗuwar rana. To, abu ne da Alqur'ani yana yawan magana a kan shi saboda akwai aya a cike. Abu ne da kullum sai ya faru. Abun da ban mamaki malam. Zaka ga kamar da wasa, da sassafe ko da safe rana ya fara fitowa. Can ana nan, ana nan, ana nan tafiya, tana tafiya, tafiya, na tafiya. Zaka ga har an je lokacin da rana kuma za ta faɗi. Eh, wuraren a yanzu dai wuraren shida ne da wani abu ranar take faɗuwa. Amma akwai lokacin da yanayi yake canzawa yake zama na har shida ma, biyar da wani abu rana ta faɗi. Zaka ka ga tun kafin shida ana kiran sallah. Amma yanzu sai shidan ta gitta ta kai wajen kusan ashirin haka ko sha wani abu ake kiran sallah. Saboda yanayin lokaci yanzu da yake a tsari dai lokaci ne da ya kamata ace ana sanyi. To amma a dalilin, ah, yan da yanayi ya yi saurin canzawa ya zama na tsanyin kusanya tafi da sassafe ne za ka ji ana ɗan sanyi. To sai ya zama na lokaci ɗin bai canza sosai ba. Amma lallai akwai lokacin da, da sanyi ne. Zaka ga rana ba ta da tsayi. Zaka ga daga ƙarfe shida zuwa shida an gama rana ya hatta faɗi. A lokacin za ka ga shida da 'yan kai anayi ana sallah. Amma yanzu fa musammu muna biya matsaban albaitin, saurin shida da arba'in muke sallah. Kuma ka ga an tinkari azumi ma. Yanzu azumi ina ga bai wuce saura kwana bakwai ba. Eh, wannan kenan. Saboda haka, ah, gaskiya akwai aya a cikin faɗuwar rana. Zaka ga ana yawan maganar hudo war rana kuma shi faɗuwar rana nan akwai wasu addu'o'i da ake yi a lokacin. Eh, addu'o'i ne wasu ana yin su da safe kafin fitowar rana sannan kuma ayi su da faɗuwar rana. Akwai irin wayen addu'o'in tabbas. Irin su "Subhanallah wal hamdulillah wa la ila ha illallah wallahu akbar." Ana yin goma kafin fitowar rana da dabda faɗuwar rana. Sai kuma "La ila ha illallah wadahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu, yuhiyi wa yumeetu wa yumeitu wa yuhiyu wa yu'mitu bi yadaihi al-khair wa la kulli shin gairi." Shi ma wannan ana yin shi sau goma kafin fitowar rana da ka dabda faɗuwanta. So ko waɗannan wayen nan addu'o'i da ake yi wannan na ba ku misali ne. Akwai addu'o'i da dama da ake yi, eh, wanda yana ainihin taimakawa mutum a ruhin shi. Ruhiyan za ka ga mutum ya, yana ta samun abubuwa, yana morewa. Morewa ma'ana in the sense that yana aika saƙo izuwa account, akawuntin shi na barzakh kafin kuma a je ga lahira. Saboda su wayan na ambaton Allahn ga su da sauƙin ambato ga kuma nauyi a miza ni. Wannan yana daga cikin rahama da Allah yayi wa ɗan adam ta yanda shiga aljanna za tayi mishi sauƙi. Yaza ai ace yanzu don ka ce "Subhanallah wal hamdulillah wa la ila ha illallah wallahu akbar" ƙafa goma sannan ka ce "La ila ha illallah wadahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu" har zuwa ƙarshe ka faɗa sau goma ka ji Imam Sadiq yana cewa, "girman ladan da yake ci wannan, ba a magana." Haka shi ma ya ce. Har za ka ji Imam Jafar Sadiq ya ce, "In wannan lokacin yayi ko kana ci mutane ne ka dai mi excuse ka koma gefe ka yi, ka duba fa." Kaga wannan yana nuna ba ƙaramin alamari ba ne wannan. To shi ya sa to irin wayan na abubuwa ne da da akwai su sai ya zama na, ah, mutum baya wasa da kallon lokacin faɗuwar rana. Saboda irin wayan na abubuwan garaɓasa da suke ciki. Garaɓasa ne wannan sosai. Wanda mutum zai kwashi lada a ƙanƙanin lokaci. To kuma ka ga the same ana yi da asuba. Shi kuma kafin rana ya fito haka tsarin yake. Eh, wannan kenan.

Eh, gaskiya ne da nake jin hayaniya. Bewu ce a compound ɗin da nake, idan yara suna wasa a nan jere kenan. Ina ciki, in irinra nata, yi sundawo daga makaranta. To zan dinga jin hayaniyan su suna wasa. Yara ne 'yan shekara ina ji tsohon cikin su bai wuce shekara biyar ba in ya kai man kenan. To su ne ƙaramar cikin su kuma ina ji shekaranta biyu ne zuwa uku. To zan ji suna wasa, suna nishaɗi, suna morewa. To ai ni wannan hayaniya mana ji yara sunayi abun yana burgeni. Saboda hakan yana nuna yaran lafiyan su ƙalauwa. Suna cikin ƙoshin lafi, ya ba su da wani matsala. To haka yana burgeni. To amma hayaniyan da kuma yake bani haushishi ne akwai wani daga cikin su shiyayen su ne ya girme su. Shi kuma zai kai shekara sha uku haka. Yanzu bazan manta ba, kwana nawa ne da suka wuce ko shekaran jiya ne? A ranar Alhamis ne ina jin. To wani yana ta buga ball, tana dukan gate ta nawa ni ƙara. Kuma ina ciki lokacin yi da wani. Don harsai dana na koka, mun ce ka duba wa yaronnan inda yake buga ball nan. To na hayani shi kam yaron saboda wani gum za ka ji. Gurum haka za ka ji yana taɓa ka wannan ƙaran badaɗi. Amma wannan tsalle-tsallen yara ne, da guje-gujen su, da ihun su, duk wannan a gaskiya bai cika damuna ba. Sannan yanda nake jin hayaniya, idan na fita waje ina tafiya a titi. To wannan kankaka katkenan, wannan ne za ka ji hayaniya daban daban daga motoci ne, daga mashuna ne, daga mutane ne duk masu ɗaga murya suna magana da- Wannan ma kaga ba hayaniya ba ne da zai dama mutum saboda dama mutum ai ya san ya fito yanda lallai dole zai ci karo da hayaniya ɗin. Kuma dole ya haƙura kawai. To kaga wannan shima, shima baya wani damuna. Amma kaman yanda nake gayamuku, kawai wanda yake damuna ɗin shine wanda wannan yaron ranar yake ta buga ball a cikin gate. Ko wani buga wanda take get din wani ƙara mara daɗi yake mai ɗaga hankali. To wannan ne, wannan ne yake damuna gaskiya. Amma bayan wannan gaskiyar jin hayaniya, ina kusan baya damuna. Sai kuma da safe akwai wani shi baban wasu daga cikin yaran in suka tafi yana sa kiɗi. Eh, yana sa kiɗa. Wani lokaci kiɗan ma kusan shi yake hana ni bacci lokaci. Da yake dama ina da matsala na rashin bacci. To shi ne yake in ya kunna kiɗan nan sai in ji kawai shi kenan bacci na ya warga je. Dole kawai zan tsaya haka. Wannan kenan. So saboda haka babban a yanzu dai hanyar da hayaniya nake ji kuma yake damuna shine yaronnan da yake buga ball. Amma bayan nan fa ina gani gaskiya sauran duk ba, ba wani damuna suke ba. Sai kuma yau wa karen da yake cikin gidan shi ma take cikin gidanwani lokaci tana haushi. Tama tana ban haushi. Haushin ta yana ban haushi. Eh amma yana fan ci. Ita idan ta ji mutane shirmansu ya yi wani ko kuma ta ji wasu baƙin mutane sun shigo wanda ba ta san su ba sai ta ita haushi. Wo, wo, wo, wo. Ita gata me gadi. In ba ta yarda da mutum ba ta yi ta mishi haushi. Balle kuma ace mutum in ya shigo ba in ya shigo ba ta san shi ba. Na ja shi bayan gidan inda nake da abubuwan ɗaga nauyi na tana ganin shi. Tam! Anyi ka ganyanda take haushi malam. Yanda ka san tana so ba. Amma yanda ka san ba don ai ita ce kan haka ne. Tana nemane ta ƙwace tayiwo kan wanda take haushi a kan shi ɗin. Al'amarin da ya sa wanida jima wa yace ga wannan fa inta ƙwace fa ita zata kashe mutumin. Akwai abin da yana cike, abun harya kai ya ka. Wani kuma yace in kay isa shi ne ya kai ga asibiti. Nache to abun ya kai ha ka.